Yaya kake taimakawa mutane? Eh, ina taimakawa mutane da duk wanda na gan shi yana cikin matsala ko yana cikin damuwa, ko kuma wanda na gan shi yana buƙatar taimako. So ina iya taimaka masa dai dai iya gwargwado na. Saboda halin da ake ciki yanzu na economy is down, yanayin ƙasa ta rikici, mutane da yawa suna buƙatar taimako. Don haka Allah Ubangiji ya taimaka mana baki ɗaya. Amin summa amin.

Ina kake son ziyarta? A gaskiya ina son ziyartar gurare da dama saboda ba na da buƙatar zama guri ɗaya. Ina so in je nan, in je can, in je ƙasashe, in je Dubai, in je Saudi Arabia, in je hajji, in je umra, ƙasashe da yawa. Ina so in yi yawon buɗe ido. Ina son gurare da zan je in wasa ƙwaƙwalwar idona. Ina son tafiye-tafiye, ban so in zauna a guri ɗaya kamar kifi. Kifi ai shi ke iya zama guri ɗaya, amma ni kam ina so na riƙa tafiye-tafiye ko da yaushe.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako. A gaskiya a ƙarshen mako saboda mutum yayi ayyuka sosai a cikin mako, kaje aiki, kaje kasuwa, kayi hulɗa da jama'a. To a ƙarshen mako mutum sai ya samu ya natsu, ya zauna a gida da iyalinsa su fahimci juna. Saboda ita rayuwa sai ana zama ana daidaitawa, ana tattauna abin da yake wakana tsakanin iyali. Mutum zaku iya ma fita da iyalinka tunda ƙarshen mako ne hutu ake. Kuje ziyara, kuje gurare daban daban da kuka daɗe ba kuje ba saboda babu aiki, ba kasuwa. Duk ansha gwagwarmaya a mako to sai mutum ya samu ya natsu, ya yi abubuwan da zai iya yi a wannan lokacin. Saboda ƙarshen mako lokaci ne na hutu don mutum ya je ya huta sosai.

Yaushe kake cajin wayarka? Mhm ina cajin waya ta ne yawanci idan zan kwanta ko kuma idan na gama aikin da nake sai in sa ta a caji. Idan muna da wuta kenan na sa ta a caji, tayi caji ni kai na ƙwaƙwalwata ta huta, ita kanta wayar ta huta saboda ayyukan da mutum yayi wacce zai samu ya samu natsuwa. Idan ta gama caji sai ka cigaba da aikin kuma lokacin dare ne ka samu ka kwanta sosai kenan.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ita rayuwa gaba ɗaya ba ma aiki ba kawai. Damuwa ba abu bane mai daɗi kuma ba abu bane da ake so. Saboda idan ka bar damuwa ta maka yawa, za ka samu matsala a ƙwakwalwarka, sannan za ka samu matsala a rayuwar ka. So donboda haka dole za ka riƙa mance da abubuwan da suka faru da kai na rayuwa. Ka kawo farin ciki a rayuwan ka don ka mance da damuwar da take damun ka. Shine dai a taƙaice.

Kana yin addu'a kullum? Ai duk wani mumini musulmi dole zai riƙa yin addu'a a ko da yaushe. Saboda addu'a makamun mumini ce. Dole zaka riƙa addu'a saboda ita rayuwa yanzu dole sai ka yi addu'a. In dai kana so ka ga daidai, to addu'a ake buƙatan ka riƙa yi ko da yaushe, kullum da kullum. So shine rayuwarka, za ka ga tana tafiya yace kake so. Shi ne, ai addu'a kullum ana addu'a, ko da yaushe, safe, rana, dare, yamma, ko ina. Zaka fita gida ne zaka je kasuwa ne zaka je masalaci ne zaka huda da jama'a ne so dole zaka riƙa addu'a a ko da yaushe. Allah ya sa mu dace.

Yaya kake kula da gashin ku ko kuma yaya kake kula da gashin ka? Dole a koda yaushe za ka riƙa tsaftace gashin ka saboda duk wani mumini musulmi dole za ka riƙa wanke kanka saboda kai datti saboda idan gashinka yayi yawa zakaje gurin mai aski yamaka aski dan ka ƙara gyarashi ka ƙara tsaftace shi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eee, ina son buɗe taga a ɗaki. Ko don mutum ka ga haske saboda idan kana da taga a ɗakinka idan ka buɗe haske zai riƙa shigowa. To zaka riƙa ganin kome a ciki sannan lokacin zafi iska ma za ta riƙa shigowa sosai. Kaga kuwa za kaji daɗi sosai zafi ba zai riƙa takurama ba. To kaga taga dole kullum ana buɗewa idan dare ya yi sai a kulle shi.

Kana iya duba lambar QR? Mm, ice da QR da su barcode duk ana duba su. Akwai scanner wanda za ta binciko ma ta gano ma wannan me a ciki, me aka ɓoye a ciki. Za ka gani tare da kyamararka in ka samu barcode ko QR code za ka sa sai kayi scanning ɗinshi in sha Allah.

Yaya kake jagorantar mutane? Inda nake jagorantar mutane shine kowa ana bashi aikin da ya cancanta a gare shi kuma kowa ana masa adalci akan abun da ake yi. So za ka ga mutane suna jin daɗin mu'amala da kai. Ba ka tsangwamar su, ba ka takura musu, komai kana musu adalci. So sai ka ga ka samu soyayya a gare su. Kowa yana jin daɗi kuma yana nishaɗin kasancewa tare da kai.

Yaya kake shirya ayyukanka? Ina shirya ayyukana ne a ko da yaushe. Yau na san me zanyi, anjima me zanyi, daddare me zanyi. So duk abun da zanyi ina shirya shi daki-daki, tsari-tsari. So haka nake shirya abubuwa na. Ko wani lokaci na san me zanyi, na san kuma da wa zanyi. Shi ne dai.